Yaya kake koyon fasaha sabo? Yanda nake koyan sa fasaha sabo ya inganta domin ni ina son koyon fasaha sosai. Shi wato fasaha yana da amfani ga cikin jama'a, yana da amfani ga mutane sosai domin waƴanda suke da fasaha ko ace ƙauye ko birni ko country wanda suke da fasaha sun fi, sun fi ɗaukaka a duniya. Fasaha yana da amfani. Shi amfanin fasaha yana ƙara jawo tattalin arziki na ƙasa. Fasaha na da amfani sosai. Wani irin fasaha? Kaman fasahar waya, fasahar lantarki, fasahar rubutu, fasahar abubuwa da yawa duk suna da amfani sosai. Fasahohi suna da yawa. Amma mu nan a Afrika fasaha da muke amfani da shi sabo shine fasahar AI Artificial Intelligence suna da kyau sosai. Mumun fiso muna amfani da shi.

Yaya kake gaishe wa mutane? Yadda muke gaisuwa ko muke gaishe da mutane sun kasu da yawa. Shi gaisuwa yana da amfani sosai a mata a, a, a kallon mutane. Gaisuwa yana da amfani sosai, domin yawan gaishe-gaishe yana kawo aminci da kuma abubuwa da yawa.